A wannan zance gaskiya, a'a ba iya so na ke yi ba saboda idan ka tambaye ni, ban san amsa in da zan ba da ba, tunda akwai su daban-daban. To fa kinsan me zan iya bada amsan ku.

Da gaske, kyan dana ke so yana nan daban-daban. Akwai nasa abubuwa da yawa, nasa ganyayewaye, inaso abubuwa daban-daban dai masu kyau.

Wurin gaskiyar labarin nan akwai su daban daban, akwai masu yi, akwai masu yi. Kina tambaya na irin labarin nan gaskiya bazai yace gashi nan ba kuma. Hu aa a so da suna nan daban daban a yamma.

Da yadda nake yin ayyukana na gaskiya suna nan daban da yadda wayansu, yadda mutane suke sa dinga yi. Saboda ayyukana yana nan daban-daban da na mutane ko kuma kantam baye ni, yi rubuta kan ayyuka na gaskiya ayyukana a duba ne.

Eh to zan ce ina iya tuƙa mota amma ba sosai ba. Haryanzu muna kan koyon yanda ake tuƙa mota. Mutane suna yawan tambaya na ko na iya tuƙa mota. Gaskiya ban iya, zance ban iya tuƙa mota ba gaskiya.

Ina cin abinci rana kaman karfe biyu ko karfe uku haka. Don kar ina ci abinci rana karfe sha biyu haka saboda wani aikin yi yasa na fi gudanar da abinci rana da wuri. Amma abinci rana na, ina yawan cin shi da kusan da yamma ne.

Gaskiya akan wannan bazan iya ce ga yanda yake ba ko kuma baya haka yake ba. Kuma akwai mutane da za su ki yawon cin so su dinga tambayar mu irin wannan tambayoyin ba ma basu amsa akan wannan gaskiya.

Yanda nake kira gaskiya zan ce na nan daban da yanda wasu mutane suke so mu dinga kira, so that idan munce za mu kira daban. Abin gaskiya zai yi banbanci da yanda mutane suke so mu dinga kira. Hakasta ba mu so.

Ɗan juma da ɗan ladi suna nan daban daban. Ina gani kamar suna ne ma a wajen mu, saboda haka, zance su, ɗan juma, ɗan ladi ba ɗaya bane kuma bai kamata su zama ɗaya ba aka isa.

Abincin da na ci da safe ne zan ci shinkafa ne na ci da safiya. Akwai abinci daban daban a gidan mama kawai na zauna na ci shinkafa saboda shi ne nake so in ci yau da safen nan. Haka yake.

A ina yanda nake akwai inda muke shaƙatar hutu daban-daban. Amma ni inda nake shaƙatar nawa, ina yawan ci shaƙatawa a gida. Zan zauna a gida na dinga jin daɗi, hutuna. Yanda nake shaƙata hutuna.

A'a, intanet suna yawan son zama kusur da daza amma gaskiya ba niba baya abun da zai zama kusa da shi ba abun da ya kamata mu dinga yi ba a wajen mu haka ya zasa ba na son zama kusa da daza. Akwai mutane da yawa da suke sumuni dashi amma ni ba irinsu bane.

To ruwan gida gaskiya zance yafi ruwan mu waje so da unguwar mu akwai bambanci da yawa. Idan bakowa suka san bambanci ba sai wanda mutane sun zauna wajen sun daɗe a wajen, kafin suke gane bambanci. Ammani na gane bambancin sosai.

A'a gaskiya ba na iya, a kujeru kuma na zuzzumi daɗi. Eh yana daɗi ma na zuzu kujeru kuma anyi bene daɗi. Kujeru mu nada sosai, kuma muna amfani da shi abubuwa da yawa.

To gaskiya haka wannan zanci kalmomi akwai su daban daban ba sanda yasa kuke ke tambaya. Wannan tambaya ba amma akwai kalmomi daban daban da muke yi amma jinda ɗin shiga.

Gaskiya wa yake son ƙanshi? Ni ina ganin mutanen da ba su da lafiya ne kawai suke son kayan gishiri. Na fi son kayan zaƙi saboda abin da jikina ke so shi ne nake so. Amma wani lokaci ina shan kayan gishiri, ba wai ina so ba, don bana so ba.

Eh toh gaskiya akwai abubuwan da akwai so da yawa. Wani lokaci shin akwai abubuwan da kuke tarawa. Eh akwai abubuwan da naketarwa kiceta rawa da yawa. A gida kuma a wajen aiki.

Am sanya Hausawa ina, na nan da yawa kuma mutane da yawa sun riga sun tambayeni irin yaya muke yin shi, yaya sauran suke. Yace gaskiya yanda muke yin shi, daban ne, da yanda mutane suke so mu dinga yi.

Raba abinci ga mutane gaskiya yana da mahimmanci kuma ya kamata mutane su dinga raba abinci ga masu yin so. Ama kowa suke baƙa masu ruwa, inda suke yawancin abincin da kai su basa sara bawa.

Ni ba na jagorar mutane. Mutane suna yawancin cewa indinga jagorar mutane amma ni gaskiya ce bai yi jagorar mutane ba. Taya zaga zo da za ka zuga turmi, tana ki jagorar mutane. Wanda jagorar mutane yana da wahala. Eh, haka yasa banayi, bani ko kuma bana.

Eh, ina tafiya kasuwanci. Ina zuwa nayi kasuwancin kaina saboda ai yana da mahimmanci ka dinga zuwa kasuwa da kanka kayi siyayyanka. In ba haka ba, za ka ci zaka za'a yi ma siyan abin da ba ka so.

E gaskiya zance masu POS a unguwanmu suna nan daban daban ba, ba, ba na aji P, ba na amfani da POS gaskiya kuma ba na son ba na son POS.

Eh, yawanci lokaci ina amfana da shi, wani lokaci kuma ba na amfana da shi. Abin da ban daɗi akwai lokutan da ya kamata in amfanar da shi ba na amfanar da shi. Akwai lokaci kuma ba na amfana da shi ba wai ban so shi ba. Haka ne kawai bana so amfani.

A'a ba na son yin aikin bayan lokaci amma wannan lokaci ina yawan yin aikin bayan lokaci saboda. Eh, yanayin aiki na, ana sani aiki bayan lokaci dole kuwa bana ba ni haushi. Shiyasa.

Aaa, abinci na yana yin ci abinci na daƙi ne saboda. A ungwan mu bana, ba na yin abinci a waje. Mutane sun su, sun yi saɓana sun yi nawa wajen zaman a cikin ciki.

Ni bana son kallan madubi hakanan, so bana cika kallan madubi a gida. Tunda an tambaye ni sau nawa na ke kallan madubi, gaskiya zan ce a sati zan iya kallan madubi sau ɗaya ko biyu.

Gaskiya zan ce ina yin shi kamar su biyu ko kuma su uku a rana. Yana nan daban-daban ne, amma wani lokaci gaskiya bada yawa yashi ko so da yin da aikin na yaƙe.

Eh gaskiya kan labarin nan ba wani labari ne wajen yin cin zai, iya bayar da fim da antey biyu ban da labari abin ciye yawa. Kamar yanda muke yinshi gaskiya, dace ranan da wanda yanda mutane suke yin nasu ko.

Gaskiya wa wanda kuke magana akai yana nan daban daban kuma ba zan iya ba da, ba, ba zan iya ba da ansa yanzun ba saboda yanayin yanda abin yake, sun tann da suna so su sani.

Gaskiya, ba ma iya kulawa da shi sau da. Abin ne na da wahalan kulawa kuma kowa ya cike son kulawa da shi yawa. Mu dina mu kai, hanzu zurum daga ginin ya kai ɗaya ke. Hakan nan yake.

To gaskiya zan ce ba na yin irin wannan wasa a waje saboda wasa, ina bin daban daban ne kuma ba na son yin wasa. Nafison in dinga yin abuna dakyau bana son indinga yin wasa.

To, akwai akwai hanyoyi daban daban da ake magance matsaloli amma yanda ni nake magance shi yana daban da yanda mutane suke so in dangayi. Magance matsala abun ne mai sauƙi idan kasan abunda kakeyi. Kuma idan ba ka san abunda kakeyi ba zai iya ma wahala.

Toh gaskye, inda muke tafiya wa gaskiya yana da mahimmanci kuma muna iya yin abubuwan mu inda muke so yi kuma ba wan da zai zo yazo yadinga. Da yardar mu, ko kuma ya ce abin da muke yi ba daɗe ba ne.

Toh gaskiya kai labarin da kike cewa ba da labarin yana da, inda yana da ɗan wahala. Ban san taya zan fara saboda ban taɓa ba. Mutane wajen labari nan ba, kuma sai mai zai yi ba.

To idan ana ci kawai saboda sana'a, to me gaskiya ba iyon tun da nasu sana'a ba da za ce ana sabon sana'a. Sai wannan mutane su kusan yanda suna rike su da sai kawai suna bani ba.

Toh gaskiya a Hausa akwai su daban da ba mu sani su suke yi wannan tambayan ba. Wa Hausa akwai ayyuka daban daban da mutane suke yi a game da wannan tambayan da kuke yi kuma ban sani ta na fara ba.